Wane launi kake fi so? Wane launi kake fi so? Wace irin launi kai ka fi so? Launuka suna nan daban daban. To ni dai gaskiya launin da na fi so shine kore. Banna son baƙi, banna son ja. Na fi son launi mai kore kore. Shi ne na ke so. Shi ne yake burge ni a duk lokacin da nake amfani.

Kana iya ɗinka tufafi? Kana iya ɗinka tufafi? To, ni dai ba tela bane gaskiya. Bana iya ɗinka tufafi. Idan ina da tufafin da nake buƙatan ɗinka wa, sai dai na ɗauka na kai wurin tela na ya ɗinka min sai na zo na saka. Gaskiya ni bana ɗinka tufafi saboda ni ba tela bane kuma tela ne kawai mai ɗinka tufafi. Idan ina da tufafin da nake buƙata a ɗinka min, na ɗauka na kai wurin tela na, ya gwada ni, ya ɗinka min kalan da nake so sai na biya shi. Shine abun magana.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Kana yin harsashi lokacin bacci? To maganan gaskiya dai ni ba na yi, ba na yi harsashi idan ina bacci. Indai na yi bacci dai ƙo motsi ba na yi. In har dai na yi bacci kam sai dai in gari ya waye kawai. Ba na harsashi, ba na farkawa, ba na wani abu. Muddin bacci ya ɗauke ni toh sai fa abun da hali ya yi. Toh maganan gaskiya ni ba na yi harsashi idan ina bacci.

Wacce rana kake zuwa kasuwa? Wacce rana kake zuwa kasuwa? Ta. Eh, kasuwan garinmu yana ci duk mako-mako. Wato daga ranan Litinin sai zuwa ranar Litinin. Shine asalin ranan da kasuwan garinmu yake ci. Amma dai ina fita kasuwa ko yaushe. Saboda ba sai ranan kasuwa garinmu kawai nake fita kasuwa ba, tunda a cikin gari nake. Kuma bana zuwa wata kasuwa, iya kasuwan garinmu nake ci. Ranan Litinin ake cin kasuwan amma ni ina iya fita ko wane rana don nemo abin da za a ci. Ba wai lallai sai ranan kasuwan kawai ba.

Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Eto ina iya kunna wuta. Wutan kuma ai daban-daban ce. Akwai wutan murhu, akwai wutan NEPA kuma kowanne ina iya kunna wa. Ina iya kunna kowane iri wuta. Dana murhun, dana NEPA, da na gas cylinder kenan. Kowanne ina iya kunna wa nomal babu wani matsala.

Wane ƴaƴan itace kake fi so? Wane 'ya'yan itace kake fi so? To, gaskiya dai ina son ƴaƴan itace dayawa. Ina matukar son su kayan itace, abun da ya haɗa diga lemo, daga mangwaro, daga guava, daga pear, daga dabino, daga apple, da dai sauransu. Ina son, amma wanda na fi so kan shi ne ayaba. Ayaba ne kayan itace da na fi so a rayuwata.

Yaya kake bayar da ra'ayi? Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? To, gaskiya dai a wurin aiki bana bayar da ra'ayina. Saboda wurin aiki yana da dokokin da ya kamata a bi. Ba wai ra'ayin mutum ne ke aiki a wurin ba. So bana bayar da ra'ayina, sai dai in ba da dokoki yadda dokokin aiki yake da kuma yadda ya kamata a yi aiki. A wurin aikin mu ina bin tsari da doka wurin bayar da ra'ayi. Ba wai iya ra'ayin kaina ba ne. Saboda idan kana aiki da jama'a, ba wai ra'ayin kanka ne zai aiki ba, sai dai aiki da doka shine abun da ya kamata ka yi kuma abun da ya kamata ka lura. Saboda a yi aiki mai kyau kuma a samu abun da ake buƙata a ƙarshe.

Kana riƙe laima lokacin ruwa. Kana riƙe laima lokacin ruwa. Eh, ai riƙe laima lokacin ruwan sama ya zama wajibi ne ba wairayi bane. Saboda idan har za ka yi tafiya kuma ana ruwan sama kuma kana son ka yi tafiyar t'ai kuma ba ka son ka jike, ai dole ka riƙe laima indai tafiyan ba mai nisa ba ce. Kuma mai nisa ne dole ka nemi abu hawa kamar mota ba ka son ka jike. Amma kamar zuwa unguwa kuma ya kama dole ba sai ka jira ruwan ya ɗauke ba. Dole ka riƙe laima ka yi amfani da shi ka je inda za ka je sai ka dawo. Ko da za ka jike ma za ka kada sauƙi ba kamar in babu laima ba. So riƙe laima lokacin ruwan sama wannan ai dole ne ba ma wairayi mutum ba ne saboda shi zai hana ka jikewa kuma ka je ka dawo cikin ƙuncin hankali.

Me ka ke yi? Me ka ke yi da yamma kafin ka kwana? Me ka ke yi da yamma kafin ka kwana? A'a, idan mutum ya zo kwanciya dai, kamar ni ina yin abubuwa da yawa. Idan na je wurin aiki na dawo, Zan ɗan huta kaɗan na siyo wanka, sai na zo na ci abinci, na zo na yi kallo kaɗan kamar zuwa ƙarfe goma haka. Sai na zo nayi na filfilina. In na gama, in tashi, in yi addu'a sai na je na kwanta. Su ne abubuwan da nake yi kafin in zo in kwana. Wani lokacin kuma bana yin wanka. Idan har na riga na yi da safe, na dawo dai kawai zan ci abinci, na yi sallah, na yi kallo, na gaji sai na je na kwanta.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Yaya kake shaƙata lokacin hutu? To idan ina hutu dai ina shaƙatawa da abubuwa da yawa. Ina iya bin tafiya zuwa wani gari wurin abokai ko 'yan uwa, ko kuma in tafi yawon buɗe ido zuwa wata ƙasa ko wani gari. Idan kuma ina gida zan iya ina takallo, ina ciye-ciye, ina hutu a gida ba inda zan je ke nan. To ya danganta ne da yanayin hutu. Idan hutun mai tsayi ce ina yin tafiya amma in hutun gajere ne bana yin tafiya. Sai dai in zan na a gida in huta, inci abinci, in yi takallo.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yaya kake tafiya zuwa wurare? To, ni dai majority ina tafiya ne a kan ƙafa duk inda zan je. Indai wurin ba mai nisa bane kuma lafiya ta ƙalau, ina tafiya a kan ƙafa. Amma indai wurin yana da nisa, to na kan buƙaci mota ko babur saboda ya sauwaƙe min tafiyar saboda wurin na da nisa. Amma in wurin ba bu nisa kan bana tafiya da abun hawa, ina tafiya a ƙafana duk inda nake zuwa indai lafiya ta ƙalau kuma wurin ba mai nisa bane sosai. To wannan ya danganta da inda mutum zai je. Idan wurin yana da nisa sai a nemi abun hawa a je. Idan kuma ba nisa, mutum yayi tafiya a ƙafa yaje, ya dawo. Wannan shine abun da yake ciki.

Mene ne abin sha, da kake fi so? Mene ne abin sha da kake fi so? Tab. Ni dai a cikin abubuwan sha, ina son abu guda uku, gaskiya. Na farko ina son Five Alive, na biyu ina son Exotic sannan na uku ina son Coke. So a cikin waɗannan uku, duk wanda na samu dai, zai biya min buƙata ta. Amma kuma a cikin akwai wanda na fi so, shine Exotic. Yafi min daɗi, kuma shi na fi so gaskiya. Duk da dai ina son sauran ma, amma wannan shine na farko. Ina har na same shi kam, to bana buƙatan kome, a cikin abubuwan sha. Abin da na fi so kenan, shine Exotic. In samu mai sanyi, hakali na a kwance na sha, in huta da kaina. Wannan shine abin da na fi so a cikin abubuwan sha.

Kana, kana son karanta littattafai? Kana son karanta littattafai? Gaskiya ne ba abokin son karanta littattafai ba. Dudda dai ina yi a lokaci a lokaci. Amma ba wai ni ma'abocin son karanta littattafai ba ne. Kawai dai wani lokacin ina karantawa idan bani da abun yi. Amma ba wai ko da wani lokaci ba ne. Ina karanta lokaci zuwa lokaci gaskiya. Ni ba abokin son karanta littattafai ba ne, ni dai na fi son inga abu kam a kallo. Yauwa, ni abokin sha'awar kallo ne. Ba wai abo-- ma'abocin son karanta littafi ba ne. Dudda dai ina karantawan kam amma ba wai ina so ba ne. Sai in ya kama dole ba yadda na iya. Wannan kuma bani da zaɓi dole in karanta ko ina so ko ba na so. Amma dai ni bana sha'awar karanta littafi kowane iri ne, sai dai ina addini ne gaskiya. In na addini ne nakan zamna na karanta wannan kam ina so amma ban da shi ban fiye so karanta wani littafi ba bayan na addini.

Kana sanya bel kullum? To, kana sanya bel kullum? Gaskiya ni dai bana saka bel. Bana sanya bel saboda kayan da nake sawa bana bel bane. Bana sa bel. Iya jumper nake sawa kuma sai ɗan track suit da baya buƙatan bel. So a halin gaskiya dai ni ba, bana sanya bel. Ko a can baya ma ban cika sawa ba. Na dai taɓa sawa ɗiɗi ka amma bana sa bel yanzu.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Kana fi kuzari da safe ko da yamma? To a halin gaskiya dai ɗan adam ya fi kuzari da safe saboda a lokacin ya tashi bacci za'a samu jikinsa da kuzari. Amma da yamma ko yaje aiki ya gaji ya dawo ko kuma ya ɗan yi tafiya ya dawo, da dai sauransu. So a taƙaice dai kuzari kan da safe ne lokacin da mutum yayi bacci ya tashi gajiya duka ya sauka a jikinsa. Saboda lokacin za a samu mutum yana da kuzari sosai. Amma idan yamma yayi, yayi aiki ya gaji ko yaje wani wuri ya dawo ya gaji, za a tarar babu kuzari a tattari da shi. Ko da akwai ma ba kamar lokacin da ya tashi da safe ba. So a taƙaice dai kuzarin ya fi da safe.

So nawa kake wanke tufafi? So nawa kake wanke tufafi? To wannan dai ya danganta da yanayin tufafin da mutum yake da shi. Idan mutum yana da tufafi da yawa, Allah ya hore masa tufafi, ka ga ba wai kullum kullum zai ringa wanke ba. Zai iya mako ɗaya, mako biyu har ma wata ɗaya. Idan kuma dama tufafin ba yawa ne gare shi ba. To dole idan ya saka ɗaya, biyu, uku dole yayi wanki. To ni dai tufafi na dai ɗan dai-dai ne, ba yawa ba fallasa. To ina saka wa kaɗan kaɗan idan suka yi datti sai na wanke.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Yaya kake magana da abokan ciniki? To, ni dai ina magana da abokanai ciniki cikin tsana, cikin nitsuwa da gaskiya da rikon amana. In dai kana son lafiya dai, ya kamata ka zauna da abokan cinikanka lafiya ƙalau. Saboda su ne su ke taimakama wurin siya da sayarwa, har ka samu abin da kake buƙata. Bai kamata a ringa yin magana da su cikin tsauri ko kuma cikin girmamawa.

Kana karanta jarida? Kana karanta jarida? Eh, halin gaskiya ni bana karanta jarida. Saboda mu a al'adance dai muna gani kaman tsofaffi su ne masu karanta jarida. Ni dai bana karatun jarida. Amma in ta kama muna karantawa ni zan karanta. Amma ban da jarida kam. Bana karanta jarida.

Yaya kake jurewa zafi? Yaya kake jurewa zafi? To gaskiya ni dai bana iya jure zafi. Zafi takura ni yake yi a rayuwata. Bana son zafi. Na fi son sanyi sau dubu akan zafi. Saboda zafi na mugun takura ni. Amma sanyi ina iya lallaɓa shi a haka a hankali a hankali. Ba tare da na samu wani tashin hankali ba. Amma banda zafi gaskiya bana iya jure zafi ko kaɗan. Assalamualaikum.

Kana sauraron rediyo? Kana sauraron rediyo? To, halin gaskiya dai bana sauraron rediyo, saboda ai rediyo na mutanen da ne. Lokacin da babu hanyar sadarwa kamar intanet da sauransu. Amma yanzu ai rediyo an dena yayin rediyo yanzu. Yanzu yayin waya ake yi da talabijin. So gaskiya ni bana sauraron rediyo. Saboda na ɗauki rediyo al'ada ne na da. So shiyasa bana yi, bana sauraro ko kaɗan.

Yaya kake jin hayaniya? Yaya kake jin hayaniya? A zahirin gaskiya ne hayaniya bai da daɗi. Tabb hayaniya baƙyau. Wurin da akwai hayaniya ba daɗin zama. Ko ka zanna ma hankalin ka ba a kwance yake ba. Wuri kan ka samu wuri ba hayaniya, ba ihu, ba kome, kawai yana nan shiru, to iri wuraren ne za ka ji daɗin zama. Za ka da fargaba, za ka ji ba ka takuru ba. Amma mudi akwai hayaniya a wuri wanne dai ba wurin zama na bane. Indai na zo wuri na samu akwai hayaniya to kawai wucewa nake yi. Ba na zama iri wuraren. Saboda ko na zanna ma ba zan jima ba. Kuma hankalina ba a kwance yake ba. Sai in je ina takuru ba na samu hayaniya.

Kana iya tuƙin mota? Kana iya tuƙin mota? Eh to gaskiya dai a yanzu bani ban ban iya tuƙin mota ba. Amma dai ina sa ranna koya nan gaba. Musamman ma imin Allah ya hore min nasiya ina da nawa na kaina. To wannan zai min sauƙi wurin koya. Eh amma a halin yanzu dai ban iya tuƙin mota ba kuma bani da mota. Amma ina da burin iyawa nan gaba kaɗan. Ina son na koya ni ma na iya. Dan Allah ya hore min. Na mallake nawa na kaina. To ba sai na nemi wani ya tuƙa ni ba. Zan tuƙi da kaina. Jelu inda na ke so.

Me kake yi da ragowar abinci? Me kake yi da ragowar abinci? Ta, ragowar abinci dai idan an ci abinci, abincin ya ragu, na kandebo almajirai na ba su su ma su ci. Idan kuma babu almajirai na nema ban samu ba, to alhalin gaskiya, saura abincin sai a zubar. Eh, sai a zubar. Idan kuma wanda ba zai lalace ba za a iya ajiye wa zuwa anjima ko na ci ko yara su ci. Amma dai mafi akasari almajirai nake ba da wa idan na samu yaron kenan.

Kana karatu kafin ka kwana? Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatun addini. Ina karatun Alqur'ani kafin na kwanta bacci. Wannan kamar dole ne ma a wurin musulmi, idan ya zo kwanciya ya karanta wasu ayoyi na Alqur'ani mai girma saboda ya samu nutsuwa cikin barcin sa idan ya kwanta. Eh gaskiya wannan yana da kyau. Kuma ni ma a gaskiya ina karatu. Ina karatu kafin na yi kwanciya gaskiya. Wannan abu ne mai kyau sosai ga lafiyar mutum da kuma yin barci cikin nutsuwa ba tare da wasu mafarkai-mafarkai marasa galihu ba.

Kana amfani da sauro net? Kana amfani da sauro net? To, ni dai gaskiya a yanzu dai bana amfani da sauro gidan sauro ko kuma sauro net, saboda wurin da nake babu sauro sosai. Bai wuce ɗaya-ɗaya bane kuma wuri akwai sanyi. To ina samu bargona na shiga dai. Sauro ba zasu cije ni ba. So bana amfani da gidan sauro. Bana amfani da shi amma idan na tafi wani wuri inda akwai zafi kuma akwai sauro to a can ina amfani da shi musamman ma idan babu wutan nepa. To nakan sa sauro net in samu in bacci cikin kwanciyar hankali. Amma halin yanzu a inda nake babu sauro kuma wuri ne mai sanyi. To bana buƙatar gidan sauro kafin na yi bacci.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Nawa bokiti kuke da su a gida? Eh gaskiya muna da bokiti dayawa a gida. Bokatin mu za su kai aƙalla guda bakwai saboda muna dayawa a gidanmu. So dole mu sami bokataye dayawa wanda za mu yi amfani da su na wanka, da wanki da ma sauran abubuwan da ake amfani da su. Sa muna da bokiti dayawa wanda za su kai aƙalla guda bakwai zuwa takwas. Haka, hakan ma ba su ishe mu ba dole sai an ƙara nan gaba. Ko kuma idan kana amfani da shi sai dai wani ya jira ka sai ka gama sai ya baka. Mutum yana buƙatar ƙari akan bakwai da ake da su ɗin. Allah da sun kai ko goma ko goma sha biyu haka.

Kana iya rera waƙa? Kana iya rera waƙa? Eh to, gaskiya de ina iya rera waƙa amma ba sosai ba. Ina iya rera waƙa musamman ma dai idan ina jin waƙa, so zan iya, ina memita abun da mawaƙin ke faɗi. Kuma ina iya rera waƙa wanda ba wai nine na rubuta shi ba, sai dai in zan na in rera waƙan da already an riga da an rera shi. Amma ban iya rera sabon waƙa saboda ni ba mawaƙi ba ne. Ban iya rera waƙa ba sai dai ina sauraro waƙoƙi idan har ina sauraro ina haddace musu. So bayan na haddace sai in zo ina rerawa, ina ceh.

Yaya kake son zama? Yaya kake son zama? To, ni dai na fi so in zauna a kujera, in ɗaura ƙafana a kan ɗaya, ina jingine a kan kujera. To zan iya zaunawa haka nayi awanni ban gaji ba. Hakan shine yadda na fi so in zauna, samu kujera, in jingine baya na, in ɗauki ƙafana ɗaya, in ɗaura a kan ɗaya. In na gaji in saukar da ɗayan, sake ɗaura ɗayan a kan ɗaya. In na gaji na jinginawa in tashi amma na fi son dai na jingina baya na, na ɗauki ƙafana ɗaya na ɗaura a kan ɗaya. Gaskiya haka na fi so ina zama. Haka ne nake son in ringa zama in dai zan samu. Saboda zan zauna na wasu lokuta ba tare da na gaji da zaman ba. Hmm.

Kana jurewa borkono mai yaji, kana jurewa borkono mai yaji? Kai gaskiya ni dai ba na jure borkono mai yaji. Idan dai ace borkonon bai da zafi ɗan kaɗan ne zan iya jurewa. Amma muddin borkono yana da zafi ba ran iya jure ba. Saboda ina da ciwon ulcer in na ci dai ƙirji na zafi yake min. So a takaice dai ni ba na jure borkono mai yaji sosai. Amma in dai yajin ɗan kaɗan kaɗan ba mai yawa ba ina iya jurewa in na ci. Shi ma dai yana ɗankawo min matsala amma ba sosai ba. Amma in dai borkonon yana da yaji sosai kuma yana da zafi to wannan gaskiya ba na iya ci ko na ci kuma zan zai yi min illa daga baya.

Kana iya yin iyo? Kana iya yin iyo? To gaskiya ni dai ban taɓa yin iyo ba. Tun da nake rayuwa ta ban taɓa yi ba. Ko dada wasa ne, iyo ba abun da nake yi ba, ban saba yi ba. So wannan dai ni ne, ban taɓa yin iyo ba, ban iya shi ba, bal lema na gwada, ban ma san ya ake yi ba, ban taɓa koya ba. So a takaice dai ni ban taɓa yi ba, ban iya ba, ban san ya ake yi ba.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? To nidai idan na tashi da safe zan je na yi sallah. Bayan na yi sallah na dawo, zan ɗanyi azkar kaɗan kafin fito war rana sai na je na yi wanka. Bayan na yi wanka na fito zan zo in saka kaya. Zansa abun turare sai na je na samu abinci. Na ci abinci na ƙoshi. Bayan na ƙoshi sai in zo in shirya in tafi kasuwa. Wannan shine lokacin da nake zuwa kasuwa. Kowani rana da safe ne. Indai bani da wani uzirin da yake riƙe ni a gida, da sassafe nake zuwa kasuwa.

Kana son cin abincin titi? Kana son cin abincin titi? Kai, gaskiya bana son cin abincin titi. Kawai sai dai in ya kama ne ba yanda na iya, sai na ci amma ni bana son cin abincin titi. Na fi so in samu abinci a gida, tsafta ce tsebban da yake da tsafta ka ci ka ƙoshi. Amma abincin titi ga ƙura ga kuma rashin tsafta ga kowa da kowa yana zuwa a wurin, ba ka san wani hannu yake cikin abincin ba. Ni dai bana sha'awan son cin abincin titi. In samu abinci a gida in ci, hankali na a kwance. Amma in ya kama dole to wannan kuma dole ce ba yanda mutum ya iya, sai a ci a daure a ci kawai.

Yaya sa hannu naku yake? Yaya sa hannu naku yake? To mude, wannan dai ban gane wana irin sa hannu ba. Sa hannu a ina? Sa hannu a jaka, ko sa hannu a aljihu, ko sa hannu a wani wuri? Anan dai ya danganta da ina ake so a sa hannun. To mudai bamu da wani sa hannu namu. Sai dai da in zan fahimci wannan mai kuke so in faɗa muku ban sani ba gaskiya.

Daidaita haske da kanta. Wayarka tana daidaita haske da kanta. Gaskiya waya na dai ba ta daidaita haske da kanta, sai dai ni in daidaita hasken ta. Ma ita dai ba ta daidaita haske da kanta gaskiya. Abun da take yi dai, sai abun da ni na yi ma ta shi take yi. Saboda dai ba wata waya ce da a zo a gani ba. Waya ce na an daidai dai haka na talaka dai. An da ba ta iya daidaita haske da kanta sai dai in an daidaita hasken.